Am, app ɗin da na fi amfani da su a rana, gaskiya akwai WhatsApp, akwai, akwai WhatsApp ɗin na farko, akwai Telegram, akwai Instagram, akwai wannan akwai Bybit, akwai TradingView. Bybit ina zuwa da yake ina ɗan harkar trading, ina ɗan zuwa wani zubin in yi trade a ciki. TradingView na kuma in yi analysis. Shi kuma wannan WhatsApp ina shine inda nake zuwa in yi chat da wasu, da mutane na, muyi communicating. Shi kuma Telegram wuri ne inda nake zuwa, akwai mentors ina, wayanda nake koyar harkar trading da kuma wasu platform saka abin da zanyi shi ma in samu kuɗi kamar yadda nake a cikin application wannan naku. Shi kuma Instagram ina ɗan zuwa in yi kallon videos, in yi what's this like da wasu abubuwan da ke faruwa a duniya.